Sau nawa kake share ƙura? To wannan tambaya ce da take nufi yawan lokutan da mutum yake yin tsafta ta hanyar share ƙura. To in aka tambaye ni, ina iya cewa ni dai ina share ƙura akai-akai domin ina matukar kula da tsafta sosai. To aƙalla sau daya a rana nake yin haka, musamman da safe kafin na fara ayyukana na ranan. To in na tashi bayan na yi sharan ƙasa, sannan sai in share ƙura. Idan na ga ƙura ta taru ko yanayi ya buƙaci in share ƙura, ina iya maimaita sharewa fiye da sau daya a rana. To na yi imani cewa tsafta tana kawo lafiya, kwanciyar hankali da kuma kyakkyawan yanayin aiki. Shi ya sa nake ba ta muhimmanci sosai. Duk lokacin da na gan ƙura ta taru, sai in share ta. Amma aƙalla sau daya kullum ina share ƙura.

Kana iya hawan keke? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana iya hawan keke ko kuma mutum yana iya murda keke. To in aka tambaye ni, ina iya cewa eh ina iya hawan keke. Na saba hawan keke tun da dadewa kuma ina yin haka cikin kulawa da bin dokokin tsaro. To hakan yana taimaka mini ne wajen motsa jikina da kuma ƙara juriya da kuma ƙarfi.

Sau nawa kake goga hakora? To wannan tambaya tana nufin yawan lokutan da mutum yake goga hakoransa ko kuma wanke bakinsa domin tsaftar baki. To in aka tambaye ni, ina iya amsawa, ina goga haƙora na aƙalla sau biyu a rana, da safe kafin na fara ayyuka da kuma da dare kafin na kwanta bacci. To wani lokaci ma bayan cin abinci, idan na gan yada ce, ina iya sake goge haƙorana. To ina yin haka ne domin kula da lafiyata da kuma tsaftar bakina wanda yake da muhimmanci ga lafiyar jiki ga baki ɗaya. Wani lokaci ina goge haƙorana, ina wanke haƙorana kodai bade sai da yamma ko da safe bah koda rana iya wankewa amma aƙalla sau biyu a rana ina goga haƙorana.

Kana sanya bel kullum? To wannan tambaya ce da ake yi domin a san ko mutum yana sa bel kullum ko kuma da kowane lokaci da mutum ya sa wando ko kuma wani kaya. To in aka tambaye ni, na yi cewa a'a ba kullum nake sanya bel ba, sai dai idan tufafin da na sa sun buƙace ni in sanya bel ko kuma sai dai idan tufafin da na sa suna buƙatar hakan ko kuma yanayin aiki ya nema. To ina kula da kamani, da kamani na tsafta kuma ina sanya tufafi yadda ya dace da wurin da zan je. Indai zan je wurin ibada, irin tufafin na sa na zamani ina iya sa, sanya bel amma in na sa atamfa bana sanya bel.

Kana cin salati? To wannan tambaya ce da aka yi da tana nufin ko mutum yana cin kayan lambu a abincinsa. Wato kayan lambu suna iya zama ko ganye da ake kwaɓa shi a ci a matsayin salati. Wasu kuma suna iya zama ƴaƴan itace da aka yayyanka su aka haɗa su a wuri ɗaya. Ana iya haɗa lemu da abarba da kankana da kuma sauransu. Sannan a haɗa su a wuri ɗaya. A su ake kira salati. To in aka tambaye ni na ina ya cewa eh ina cin salati akai akai domin na san cewa kayan lambu suna da amfani ga lafiya da jiki kuma suna taimakawa tsarin abinci mai kyau sosai.